Wani launi labule labulenan kusuke? To launi labulenan mu, gara launi labule ka naku. Akwai ja, akwai ruwan toka, sai kuma akwai, akwai ruwan lemu. Amma ruwan lemu shi akwai na design ana yin mai ado da ja. To, mukan dai juya shi in mungaji da wanna sai mu sa. Munga ji da wanna sai mu sa. Amma ni nafi so mai ruwan toka, ruwan toka ba. Ya fi kyau ma design na shi na burge ni. Dole ne ka shi se, se mai ruwan lemu. Mm-hmm, ruwan lemu ma akwai. Amma ruwan lemu na ina da dada ina ni. Tun auren mamana yana kasuwa sai haka. Tun auren mamana yana kasuwa sai haka. Eh, har yau yana nan. Amma ni a nan makaranta yana aiki da ruwan ja, ja. Da ja. Amma bikin ni kina kauri ba wa, yanayin mai kaura mu. Idan pele pele na ne shina ke aiki da shi. Dole, dole a wanda na sa an kasa mu, da yawan student sai a hankali. Shine ke dau fan. Launi, launi labule na shine ja na makaranta, nan makaranta bauci kenan. Amma can gida gombe launi mu na da ruwan toka, mu na da ruwan lemu shine ke aiki da shi. Shine yake aiki da shi. Eh, eh. Eh, eh. Yanzu kullum design design kana na kana na kai.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Wace rana nake zuwa kasuwa? Toh ina ce ma ga rana, na yi karya. Um, lokacin zuwa kasuwa kam ai mutane ba mu da iri wannan. Muba irin rayuwan en, en, fararen mutane bane, wato Americans. Mu ba mu ba kaman yan Americans bane, mutanan, yan, yan Nigerian ne. Toh mu yan Nigerian, um, toh bari in ce mana, time da muna shigan kasuwa toh, amma kasuwa inya kama. Eh toh zan ce dai kaga ko wani wata ana shigan kasuwa. Ko wane wata, ana shigan kasuwa ko da yaushe. Kasa abinci, in an ci a cikin wata yakare aka yi salari. A ka biya ma'aikata, a ka biya iyayen mu, sai shiga kasuwa siyan abinci. In an saya abinci, sai ya ƙara komawa rayuwan da aka saba. Sai ya ciro wani salari yazo q ƙara koma. Toh bari a ce ƙaza ba. Wani salari zai zo, da wuri wani salari ba zai zo da wuri ba. Salari zai fada, a, a sati sati. Toh kaga sati ba a biyan salari. Ran working days ake biyan salari. Toh, kaga dole sai a, sai an jira, jira maybe second ko first, sannan za'a biya. Wani yakan zuwa kuma, a ta, yakan zuwa watan yakare, yakan zo a twenty nine, twenty seven, twenty eight. Da akai yau da an yi nan. So depending lokacin daya zo, zai zamanto ya shiga kasuwa, dan yayi siyeyya. Amma cikin watan dai, yan kanana kanana abubuwa ya dan zo aka shiga kasuwa. Amma kaya haka, toh haka kaya fa ba lokaci sai lokacin da akwai kuɗi, a, nna da kuɗi. Haka dai to ya kamata na zama kai na kai han zor sai shiga. Sai kuma yana Christmas kan kunna, nan kan doyi, kan na biyu min kunna sai shigan sayi kaya. Nan standby. Standby, toh anan ban da lokaci, ban da lokacin ce zan je kasuwa, babu. Toh, amma wancan yi kaliya wa, bamu da lokacin da zamu ce to ka shigan. Hira mu ce ko wani Thursday, a ko wani Monday, a ko wani Larabanai na ke zuwa kasuwa, a ko wani Satini, a ko wani Jumma'a ne, ko wani Kazani ne, na sai lokacin na ka kama.